Wane abincin gargajiya ka ke fin so? Gargajiya ka ke fin so? To ni dai baran ce ko ka yi mistake ba amma ni gaskiya a tunanina idan za a yi tambaya irin wannan tambaya which is kaman is a direct question bai kamata a sa kake dinnan ba. Ni tunanina shine za in za a yi irin wannan question din, za a iya tambaya kamar haka, a ce, to tun da a magana ne na abincin gargajiya, kuma ana so a tambaye ka ko kana son ta ko ba ka son ta ko ita ka fi so ko ba ita ka fi so ba. To kaman za a tambayi irin wannan question din, abin da ya kamata a ce shine, wana abincin gargajiya ka fi so? That is a direct question. Kana tambayan mutum ne a cikin abincin gargajiya wannene ka fi so? To na farko ma ban san ko kun san al'ada na ba. Baku san al'ada na ba, to ba ku san irin abinci na ba. In na gaya muku al'ada na ko na gaya muku irin abinci na, ba lallai ba ne ku sani. Amma to tunda dai muna harshashin cinja wannan tambaya ne da kuma ansa eh se kuma kun tambaye ni. To ni gaskiya a cikin abincin gargajiya, ina da abincin gargajiya guda ɗaya zuwa biyu ko zuwa uku wanda gaskiya ina son su sosai. Ahh duk lokacin da aka yi min su bana watan asalin ganjiyatawa da ci. Wasu in na gaya musu ma wasu mamaki suke yi. Ni a matsayina na dan adam, gaskiya a duk duniya, ban da wani abincin gargajiya da na fi so da ya fi gwate, gwaten acca. Ba ni da shi. Ka samu gwaten accan ka, ya ɗan ji watan brisket bone, biscuit bone tantaƙwashi. Kaɗan same ɗan yalo a ciki, a samu cabbage, a samu wake mai kanannadiyya, a samu ganyen aleho, a sami watan ganyen albasa mai lawashi a kuma watan ɗan samu ɗan gyada a ɗan watsa a cikin wannan ɗan gwaten. To ina tabbatar maka wannan abincin shi ake kira "ba a ba ma yaro mai ƙyuya" yauwa. Sai kuma ina watan asalin soyayya, ma abin da za ka ci hankalinka ya kwanta watan kamar tuwo da miyan kuka. Watan ka sami tuwon ka da miyan kuka. To ko ba man shanu, ta ɗan ji de ɗan ƙashin nan kuma karya kasance zallon ƙashi ne akwai ɗan wani ɗan eya tan ɗan bushesshen kifin nan da ɗan daddawa a cikin miyan nan. In samu ɗan tuwon masaran ka mai kyau, hajiya ta sumulmuleshi. In ka zauna kana jefawa, haba. Kuma ba yaro mai ƙyuya. Bayan haka kuma ina son ɗan wake. Dan wake wani abinci ne irin namu na mutanen nan Nigeria. A Nigeriar ma kuma in ce a arewacin Nigeria. To ɗan wake wani delicacy ne irin namu. Kasan mu malaman Hausa, malaman Hausawa da kwaɗayi. To asali inda aka samu origin din ta, ana yin ta da watan garin wake ne a haɗa shi da wani garin gurjiya, a haɗa shi da garin dawa, a sa mishi kuka da a kanwa. Sai a tafasa ruwa, in ruwan ya tafasa sai a dinga tsumulmula shi ana jefawa. To shi ne ɗan wake. To shi ma ɗan waken nan ina wato asalin matuƙan son shi sosai. He is one of my favourite abincin gargajiya da na fi so gaskiya. Ina son shi, ina matuƙan son ɗan wake a matsayin abincin gargajiya.

Yaya ake yanke shawara a aiki? Toh tunda a wajen aiki ne shawara ba na wa ni kaɗai bane. To da a wajen aiki ne, ma wannan ma'aikatan ba ma'aikata na ba ne, ni ma employing ɗina akayi a wannan ma'aikatan. To kafin ka yanke shawara a wajen aikinka, dole akwai abubuwan da za ka duba, za ka yi considering too many rules and regulation ɗin wannan ma'aikatan. Idan na duba rules and regulation ɗin wannan ma'aikatan, sai in kira colleagues ɗina, sai mu yi deliberating. Already da man ni kafin in kira mutane mu yi deliberating akan decision ɗin da muka yanke ko shawarar da za mu bayar, ni ina da abin da nake da shi a zuciya. To idan nayi haka na kira colleagues ina duk sun zo, abin da zan yi shine zan try in zo musu da shi, sai in saurari irin nasu jawabai jawabai, wato irin nasu shawarwarin da za su kawo akan wacen magance asalin wannan shi matsalar. Idan na tsaya na saurara, na gane abun da suke rufi, sai in haɗa da ni kuma nawa abun da nake tunani. Na ga two heads are better than one. Idan na haɗa da ni abin da nake tunani, to ka ga nan a ce za mu iya mu samu watan asalin shawara mai kyau a wajen aiki za mu yanke shawara mai kyau. Wanda ko da gobe idan an zo ana magana boldly za ka iya ka tashi ka ce eh wannan shawaran kai ne ka kawo shawarar ayi haka kuma ga dalilin da ya sa na kawo ayi shawaran ayi haka to saboda abu yayi kyau. Amma kuma in ka yanke shawari kai kaɗai ne, to ka ga on your own ke nan. Idan an zo wa na kaza a kai ne, a da kai ne, a kowa su ka ce ba da su kai kaɗai kayi shawararka kuma ka bayar da shawararka to ka ga akwai matsala. In a wajen aiki, kar ka yarda da kasance i ce kai kaɗai ne kayi decision making. Kasance kuna da ɗan yawa, wan da kuna da number, tunda an ce two heads are better than one. In kun ɗan ƙara ɗan number, za ku ga shawarar da za ku fito da shi zai yi kyau a wajen aiki.

Muna sa uniform a wurin aiki? Eh kuma a'a. Dalilin da ya sa na ce eh shine mu wajen aikinmu ba wajen aikin ƴan sanda ba ne. A'a, ko kuma wajen aikin sojoji. A'a, ko kuma wajen aikin Immigration. A'a, ko kuma wajen aikin Civil Defense ko wajen aikin Navy. Mu ma'aikata ne na farin hula, adda sa uniform be wajabta a kanmu ba. Ba mu da wata takamaimaii uniform da muke sawa na wato ainihin zuwa wajen aiki. Uhm muna da dress code. Dress code ɗin nan wannan shine zai baka dama ka san cewa eh wannan rana ga abun da ya kama ta ƙasa, wannan rana ga abun da ya kama ta ƙasa. One of our dress code da muke da shi shine ranan Mondays, sai ranan Wednesdays saikuma ranan Fridays. Eh, zaka zo aiki ranan Monday you need to be fully dressed. Za ka sa wando da shirts da tie da agogo da shoe. You need to be kitted fully. Ranan Wednesday kuma idan zaka zo muna da wani dan t-shirts ko polos da muka yi yawanci wai idan polos ɗin su ne muke amfani da su ranan Wednesday. Muna sawa ƴannan ash polo tops over a black jeans trouser. Sai kuma ranan Friday. Ranar Friday being it kuma rana ne da za ace kamai traditional day. Rana ne na ibada ma Hausawa kuma with culture ɗin Hausawa na maganan duk ranan Juma'a. Za ka ga duk yanda yanayi yake koma mutum yana da lokaci ko bai da lokaci ko yana da kuɗi ko bai da kuɗi. Zakaga mutum yana iya ƙoƙarin bakin ƙoƙari shi ya gan cewa ya watan asalin ƙoƙari ya bambance wannan ranan Juma'a da other ranaku. To wani lokaci za ka ga wani ya sa ko kaftani, wani ya sa babban riga, wani kuma ya sa de gasun nan gakanansu. So waƴannan su ne waƴannan specific day ɗin da muke sa kayan irin muke cewa aka ce mu sa a wurin aiki. Amma mu dai a ma'aikatar mu bamu da wata takamai men kalan riga da za a ce wai a'a wannan shine uniform ɗin wannan ma'aikatar. Idan kana aiki a wannan ma'aikatar sai kana ƙoƙari kana sa wannan riga kala uniform ɗin. To gaskiya ni a wajen aikina bamu da wani uniform da muke sawa. Sai dai face waƴannan abubuwa da na gaya muku guda ɗaya zuwa biyu ko zuwa uku. Wanda na ce ranan Monday is fully dressed up. Za ka sa rigarka da stripped chinos in ka da shirts with a tie and a shoe. Sai ranan Wednesday kuma muna da polo over a black jeans. Sai ranan Friday kuma muna da watan kaftan. So ka ga waƴannan kuna kowa yana da kalan nashi kaftanin ba wai a akwai specification na wannan kalan ba. The only one ma da zan ce maka eh yana da specification ga colour ɗin shi shine wanda ranan da muke sa ash polo top over a black jeans. To wannan shi ne kawai zan ce eh to shi yana da watan kala da za a ce ko shi uniform. Amma bayan haka gaskiya mu bamu da wata uniform da muke amfani da shi a ma'aikatar mu.

Yaushe kake farkawa kullum? Eh to gaskiya ni bani da wani taƙamaiman lokacin da zance gaskiya ina farkawa. Amma ina da lokacin da nake zuwa sallah asubahi. To amma kafin lokacin sallah asubahin ai nakan ɗan tashi. To pure to na lokacin zan iya gama kwan lokaci nakan tashi a ya ten minutes to ko kuma wani lokaci me leti five minutes ko wani lokaci me leti ten minutes ko wani lokaci me leti gaba ƙi. Amma bazan ma farka ba sai idan gari ya riga da ya gama wayewa. Shine zan farka daga wannan bacci. Kaga kuwa a takaice bazan ce ina da takamaiman lokaci ba. Duk da ina da alarm wata wanda yake asalin tashi na daga bacci. Wani lokaci zai buga na farko barin sani ba. Sai idan ya sake zuwa ya rufi tinkanshi wani lokaci after ten minutes kafin nan zan farka ko baran ma sake ji ba. Ko wani lokaci ma gaba ɗaya alarm ɗin ma ba shi bane ma zai tashe ni. Sai dai kawai ni in farka. Wani lokaci ma tun kafin alarm ɗin ma ya fara bugawa na riga da na farka a hula. To kaga a takaice bazan ce ni ina da, da takamaiman lokacin tashi ba a bacci ko farkawa a bacci kullum. Sai dai kawai duk duk ina takama, na takama yau ba nauyin bacci to Alhamdulillah zan tashi da wuri kamar yadda na saba a kullum. Idan kuma na samu nauyin bacci to gaskiya wani lokacin ba zan tashi a ƙa'ida lokacin da na saba tashi ba. Kuma ni naɗin hira, naɗin juma da daddare sosai ban yi bacci ba. To wannan ma gaskiya shima yakan ɗanyi affecting ɗina yakan sa bacci na ya ɗanyi nauyi to kuma kaga bayanda za a yi ka dawo ma iyalin ka, ka naɗa kakai ka shiga ka je ka yi bacci to dole sai kun ɗan ɗan tattauna, kuɗin hira da wasu an ƙanana abu dai ɗaya suwa biyu karin na a zo a samu a yi bacci. To a wannan zan ce to gaskiya, eh ni bani da lokacin da nake farkawa daga bacci kullum. Sai dai kawai lokacin da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tashe ni. Idan ya tashe ni da wuri fa Alhamdulillah, idan ban tashi da wuri ba fa Alhamdulillah gari na nan di kawai.